Eh, ina iya dafa abinci musamman ma irin wanda bai bashi da wahala haka, kamar shinkafa da wake ko farar taliya ko kuma shinkafa da irin fara. Ina iya dafa waɗannan abincin gaskiya amma ba sosai na fi iya dafa irin jollof rice haka da sauransu. Duk wata shinkafa wacce za a ci sai an sarrafata sosai sosai kafin a ci. Gaskiya irin wannan ban cika iya dafawa ba. Amma indai abinci ne normal musamman irin waɗannan nama na gargajiya. Abincin gargajiya irinsu ɗan wake, irinsu dambu, irinsu, eh alala da sauransu. Waɗannan irin abinci waɗannan gaskiya ina iya dafawa. Amma duk wata shinkafa wacce sai an sarrafata ko sai an yi wata miya haka da haɗe haɗe dewa a cikinta gaskiya ba na iya dafa wannan abincin. Amma abinci dai namu na gida mai ɗan sauƙin dafawa irinsu kamar to zan iya kiran kamar kunu haka shima a matsayin abinci indai wannan ma zai zama kamar abinci to ina iya yin wannan. Amma dai duk wani abu mai wahala irinsu wannan fried rice wannan da ake yi to gaskiya waɗannan abubuwa ne waɗanda suke da wahala sai mutum ya je ya ɗauki courses. Sai mutun ya je ya ɗauki darasissuka dewa a kai sannan zai iya dafa wannan abincin. Amma indai abinci ne normal, indai abinci ne namu irin na gargajiya masu sauƙin haɗawa kamar alala, kamar ɗan wake, kamar shinkafa da wake, kamar taliya haka da manja. Irin waɗannan abinci cikan ba samu wahalar haɗawa gaskiya nakan iya haɗa su sosai sosai. Amma duk wani abinci wanda za a ci sai an sarrafa shi dewa gaskiya ba na iya wa. Kamar irin farar doya haka zan iya dafawa. Haka zan iya dafa irin taliya, ita ma zan iya dafa shinkafa fara, zan iya dafa ruwan shayi. Duk da dai shi ba za a ce a sashi a mazaunin abinci ba. Amma dai duk wani abu wanda za a iya ɗora shi a mazaunin abinci gaskiya indai irin namu ne na gargajiya kusan ina iya yi. Abun ma da yake ɗan ban wahala a fannin abincinmu na gargajiya shine dafa tuwo. Tuwo yana ɗan ba ni wahala gaskiya. Amma indai kamar shinkafa ce da wake, indai kamar taliya fara da manja, kamar, eh me zan ce, kamar jollof haka normal dai wacce muke dafawa haka ba irin mai haɗe haɗe nan dewa ba duk wannan zan iya yi. Kamar jar miya ma na kan iya yi amma dai gaskiya ba irin sosai ba gaskiya to irin wannan dafa dafan dai duk ina iyansu amma dai indai dafa dafe wuce irin namu na gargajiya to waɗannan abubuwa ne wanda suke buƙatar mutum ya je ya zauna a koya masa su, a bashi darasi a kai kafin a ce mutum ya iya yin su gaskiya. To amma indai abinci ne irin namu na gargajiya wani lokacin ma ba ma sai mutum ya gani ba ana iya farfaɗa mishi yanda zai yi kuma idan ya je ya gwada zai ga abin ya iyi. Ina iya dafa abinci da kai na gaskiya amma dai ba kasafai nake dafawa ba sabida rashin ƙwarewa sosai. Amma dai ina dafawa ɗin naci kuma ya ciyo kuma duk wanda ya ci zai ji daɗin abincin gaskiya. Ina dafa abinci sosai sosai wani lokacin, wani lokacin kuma sai dai a dafa bana ci. Amma dai abincin da na fi iya ƙoƙarin yin sa shine abincin mu na gargajiya. Tuwon shinkafa ma ina iya dafa shi amma dai gaskiya ba irin sosai irin nan ba. Kamar tuwon mu na alkama, masara, dawa da kuma gero irin waɗannan abubuwan to kusan tuwon ma da yake ɗan wahala shine tuwon buski haka. Amma kamar dambu ma wannan wani abu ne wanda zan iya dafawa. To duk abincin mu dai irin na gargajiya ina iya dafa shi amma dai da abincin da ya zama ciwar yana da haɗe haɗe na sinadarai dewa a cikinsa to wannan abu ne wanda yake buƙatar mutum ya je shi ya zauna a kokuya masa irin yanda ake haɗawa. Amma dai abinci ina iya dafa abinci kuma in ci kuma duk wanda ya ci ma abincin nawa ba zai ji rashin daɗinsa ba gaskiya indai da kayan haɗi. Abinci ina iya dafa shi ina dafawa kuma ina cin abinci na idan na dafa kuma ina kan ba wa mutane su ci suma kuma su ji daɗinsa. Amma dai abincin da na fi iya shi ne abincin mu na gargajiya. Duk wanda ba na gargajiya ba kuma wannan wani abu ne wanda gaskiya yana buƙatar mutum ya je ya zauna, ya ɗauki darasi ya kai kafin ya iya yin sa. Amma dai abincin mu gaskiya yana da daɗi na gargajiya kuma ina dafawa. Ana iya dafa abincin gargajiya sosai sosai.

Gaskiya tufafin da na fi so shine farin kaya. Sabida farin kaya ko a Musulunci an fi so mutum ya riƙa sa farin kaya a jikinsa. Sannan farin kaya suna yi wa mutum kyau. Ko da ace mutum fari ne shi ko baƙi ne shi farin kaya suna yi masa kyau. To na zaɓi na yi amfani da farin kaya ne sabida gaskiya farin kaya kusan shine kusan abin da na fi so. A duk cikin kalar kayan sawa na fi son tufafi fari saboda farin tufafi yana da matuƙar amfani, yana da matuƙar kyau a jikin mutum. Sannan yana da matuƙar tasiri yana kuma da asali. Farin tufafi wani abu ne wanda aka fi so duk wani mutum ma wanda yake mumini yasa shi ko dama wani kalar mutum ne ma dai farin kaya yana iya sa shi kuma ya masa kyau. Kuma ko'ina mutum yana iya amfani da farin kaya. Sau da yawa fararen kaya na lura cewa ana amfani da su a wurare mabanbanta kamar makarantu, wuraren aiki da sauran su. To wannan dalilin ya bani dama ya ƙara, ƙara min ƙwarin gwiwa a kan yin amfani da fararen kaya ta kowane fanni. Gaskiya farin kaya na fi son shi a duk cikin tufafin da nake sawa. Shi ya sa ana zaɓan yin amfani da farin kaya sabida farin kaya tufa ce wacce mutum zai yi amfani da ita ko'ina ya shiga. Idan cikin rana ne ba za ta ɗau zafi ba. Idan cikin sanyi ne haka ba za ta ɗauki sanyi ba. In zafi ne ba za ta ɗauki zafi ba. Farin kaya yana da irin wannan. Sannan farin kaya yana da kyau a jikin mutum, yana da tasiri, yana da asali a Musulunci idan ka sa shi. Ina son farin kaya sosai da sosai gaskiya. Ina sa farin kaya, ina amfani da farin kaya sosai. Ina sa farin kaya koda yaushe ina amfani da shi. Ina son farin kaya gaskiya. Tufafin da na fi so ke nan gaskiya. Kuma farin kaya abu ne mai kyau mutum ya riƙa sa su yana amfani da su a jikinsa sabida gaskiya duk mutumin da yake yawan sa kaya tufafi to ya zama cewar tufafinsa mafi yawanci fari ne. To gaskiya wannan ya more gaskiya da kaya sabida farin tufafi yana da asali a Musulunci ma. Farin tufafi abu ne wanda ba na wasa ba gaskiya amma dai na fi son farin tufafi gaskiya sabida farar tufafi ita ce zaɓina koda yaushe. Na sa farar tufa a jikina gaskiya. Ina amfani da kaya sosai amma kuma duk cikin kayan da nake amfani da su mafi yawanci farar tufa ce gaskiya. Ina sa kaya ƙanana haka suma nakan iya amfani da farar T-shirt. Ina siyo T-shirt fara nayi amfani da ita. Sannan ina shiga account ɗina, ina ko'ina zan je dai nakan yin amfani da farin kaya gaskiya sabida a kusan shine zaɓina sosai da sosai. Wane irin tufafi nake sawa to gaskiya fari ne. Kodq yaushe ni kusan zan ce na fi son sa, na fi son farin kaya koma menene. Sannan ko abin hawa ne ni na fi so in hau fari. Ko wani abu ne zan siya in dai ka ga ban ɗauki fari ba to sai dai idan babu shine. Amma duk abin da naje ni zan siya ko nake so ko wani ko aka bani, aka ban dama na ɗauka in ka ga ban ɗauki fari ba ko menene to fari ne baba a gurin. Shi ya sa nake amfani da kaya ma farare koda yaushe idan na taɓa, na kira in ji. Na fi son farin kaya gaskiya a kan kowane kalar kaya. Na fi son farin kaya sabida shine kusan kayan da duk kusan majority kayana ma tufafina zaka ga fari ne. Fari ya fi yi mun kyau a yanda nake ji ana yawan faɗa shi ya sa ni ma nafi, nafi, nafi damuwa da shi gaskiya. Ina son farin kaya sosai. Ina sa kaya farare, ina amfani da su gaskiya. Farar tufa ta yi mun ina sa sosai da sosai. Wane kayan da nake amfani da su gaskiya na fi son farar tufa sabida farar tufa kaya ne wanda idan mutum yana sa su ma ba zai yi ƙazanta sosai ba gaskiya. Saboda in mutum yana da ƙazanta ma ba zai iya amfani da farar tufa ba gaskiya. Idan kana sa farar tufa kana shiga wurin ƙazanta to da nan da nan za ta yi datti. Shi ya sa ba na sa farar tufa gaskiya. Shi ya sa nake sa farar tufa sabida ba na barin ma ta yi datti ma koda yaushe. Ina kiyayewa na yi amfani da ita sosai da sosai kuma tana da kyau a jiki. Shi ya sa nake amfani da ita to kuma tana da tasiri da asali a Musulunci ma shi ya sa ni farar tufa na fi son ta.

Gaskiya ba kullum nake shan magani ba. Sakamakon kuwa idan ya zama na ina shan magani sosai to zai zama kamar ina da wata jinya ne futa kamar kaa ƙa'idantacciya a jikina wacce dole sai na sha mata wannan maganin. Kuma ko da ace ma zan sha magani nakan sha ne idan likita ya bani umarnin sha. Amma ba wai kawai na samu magani na sha shi hakan nan ba. Gaskiya bana shan magani kullum kullum. Waɗanda suke iya shan magani kullum kullum, sai idan mutum ya-- za ka ga mudam mutum kamar yana da wata larura haka irin ta ko kuturta ko kuma wani abu babba dai. Amma dai haka kawai gaskiya bana shan magani kullum kullum. Sabida magani yana da dokoki, yana da ƙa'idoji. Idan mutum bai bi su ba zai iya ajin ciwo gaskiya. Shiyasa bana yarda, bana yarda ko da yaushe ina shan magani haka kawai ba tare da dokar likita ba. Ina shan magani amma kuma sai idan likita ya rubuta mun magani ya bani dama in sha sannan nake iya ɗauka na sha. Amma in dai ba wannan dalilin ba gaskiya bana shan magani haka kawai sama taka. Idan dai ba dalili ya saba. To ina shan magani sosai da sosai amma idan likita ne ya rubuto mun, idan likita ne ba ni zan iya sha. Idan bai, idan likita ne ba ni zan iya sha. Amma haka kawai bana siyan magani na sha wai idan ina jin kasala a jikina ko ina wannan gaskiya bana sha kuma bana shan magani kullum gaskiya. Idan na ce zan sha magani kullum to ai ya zama kamar fita kamar zai iya zame mun kamar lalle lalle ma. Shiyasa ban damu da ko ban damu da in sha magani ba gaskiya. Idan ka ga na sha magani to likita ne ya rubuto mun shi a asibiti amma bana shan magani kullum. Ko da a ce ina shan magani kullum kullum to nakansha shi ne dai dai lokacin da wannan, nakansha shi ne dai dai lokacin da, lokacin da ban da lafiya. Amma in dai lafiya ta ƙalau gaskiya bana shan magani, bana shan magani gaskiya in dai ba wai ko dalili ya saba. Amma kamar kai za ka iya shan magani idan misali baka da lafiya nima ina shan magani in bani da lafiya. Amma dai gaskiya ba wai irin kullum ba. Ba zai yiwu mutum kawai ka zama ko da yaushe kullum kana shan magani ba gaskiya bana wannan. Kuma magani akwai illoli a jikinsa waɗanda idan mutum bai kiyaye ba zai iya gamuwa da waɗannan illolin na magani. Shiyasa ba zai yiwu kullum na zo na sha magani ba, ba tare da doka ta likita ba. Ni ba mai cutar kuturta ba, ni ba mai cuta a hannunsa ba. Yanzu a ce mutum yazo ya zauna yake shan magani kullum kullum gaskiya bana shan magani kullum. Ina shan magani dai idan ban da lafiya. Kuma idan ko da ba, bani da lafiya ko da ina da lafiya amma dai gaskiya bana shan magani, bana karajen shan magani haka kawai ba tare da ƙa'ida ba. Shiyiasa na ji ni nayi bincike, na gani me dalilin da ya sa zan sha shi sannan in na sha shi ina zai kai mu sannan zan tafi. Gaskiya bana shan magani haka kawai ba tare da alƙa wa, da ƙa'ida. Idan dai ba likita bane ya rubuta mun wannan maganin ya ce na je na sha to gaskiya haka kawai. Haka kawai bana ɗaukan jiki na je na sha magani gaskiya. Sai idan misali an ɗauko ni shine zan sha magani to wannan dalilin zai iya sa wa na je na sha magani. Amma in dai ba haka ba gaskiya ba kyau, ba na shan magani haka kawai ba tare da ƙa'ida ko kafin nan na likita ba gaskiya bana yi, bana shan magani. Ba ruwa na da shi idan ka ga na sha magani to ban da lafiya ne. Dukko lokacin da nake da lafiya to bana shan wani magani ba ruwa na da shi. Kawai sai dai in shiga profile sai dai in je in zauna. Bana shan magani gaskiya. Magani ɗaya nake sha idan misali ban da lafiya to wannan kuwa zan je in sha magani. Amma in dai lafiya ta ƙalau to gaskiya ba wani magani da nake sha sabida dokokin da suke jikin magani da ƙa'idojinsa ba wai na wasa bane ba. Gaskiya bana shan magani irin wannan maganin. Shiyasa ko da yaushe ba na shan magani. Na kan yi haƙuri da shan magani in dai na san zai iya cutar da lafiya ta. Gaskiya bana shan magani. Magani tsakanina da shi kawai sai idan ban da lafiya to shine zan sha magani. Amma in dai lafiya ta ƙalau to babu wani magani da zan sha ya ya hudamun ƙai. In dai magani ne bana shan magani ba tare da ƙa'i.

Eh, ina tafiya da sauri wani lokaci idan saurin ya kama ni ke na. Amma dai gaskiya sau da ba na tafiya da sauri irin yanda kake tunani saboda tafiyata ba ta sauri ba ce sosai gaskiya. A hankali, a hankali nake yi amma fa duk lokacin da dalili ya sato ina yin tafiya a me ƙarfi, ina yin sauri gaskiya sosai da sosai. Amma dai haka kawai tafiyata ba ta da alaƙa da sauri gaskiya. Ba na yin sauri idan ina tafiya, tafiyata a hankali nake yin ta. Kuma ina tafiya ne salin alin, ba abin da ya dame ni. Ina tafiyata lafiya ƙalau. Ina tafiya a hankali, a hankali ba na yin irin wannan saurin ko guje guje gaskiya. Idan ka ga na yi gudu ko kuma na yi sauri irin yanda nake tunani, yanda kake tunani toh gaskiya toh wannan dalili ne sani, wani abun ne ta so mun ga garimi nake wannan saurin. Amma in dai ba haka ba lafiya lafiya gaskiya ban cika yin sauri ba ƙafa ta haka ko da ƙafa ta ko a waje. Kuma ina ne gaskiya tafiyata a hankali nake yin ta, ba na yin sauri kamar yanda ka ji na faɗa maka. Shi ya sa ko da yaushe nake yi ta tunanin ya zanyi, na kiyaye wajen tafiya saboda tafiya ba, tafiya da sauri wani lokacin za ka iya yin tuntuɓe ka fadi. Tafiya da sauri wani lokacin idan yawan kama ake yi toh kana barin guri saboda saurin da kake saya zuwa tambaya a nane maka. Amma idan ka bi a hankali tafiya a hankali, a hankali toh sannu ba ta hana zuwa. Shi ne tafiya a hankali. Dole ku samu a magance maganganun sa saboda gaskiya tafiya a hankali, tafiya a hankali. Ina yin tafiya amma dai ba wai mai sauri ba gaskiya sosai. Sai dai idan ta kama, idan ta kama in yi sauri ina yin sauri. Amma dai gaskiya galibi tafiyata a hankali, a hankali nake yin ta. Shi ya sa ba wai a can a hankali, a hankali nake yin tafiyata gaskiya ba wai da sauri ba. Amma kafin mu je mu, kafin mu je a hankali, a hankali dai nake yin tafiyata gaskiya. Ba na yin sauri irin yanda kake tunani. Idan na ce zan yi sauri, zan iya wannan. Kuma gaskiya tafiya ma daman irin wannan. Idan misali kamar idan mai babban jiki ne haka mutum yana da ƙiba gaskiya, za ka ga tafiyarsa ba ta da irin wannan saurin kamar yanda nake fadi. Amma idan mutum mara nauyi ne wanda yake yawarsa ko in ha tu za ka tarar irin waɗannan bincike binciken yana tare da su. Gaskiya tafiya a hankali na fujin daɗin ta. Tafiya a hankali ita ce za a gani tsuwarka. Tafiya a hankali ita ce za a yaba maka. Tafiya a hankali ita ce za ka aje inda kake so cikin aminci. Amma in dai ba haka ba gaskiya duk wani wanda zai yi ce ma wai sauri ya fi tafiya a hankali kawai dai ya faɗa ne don wasu dalilai na shi. Amma duk mutumin da yake da kuɗin, duk mutumin da zai zama docewar sauri shi ne aikinsa ko da yaushe yi sauri. Ina za ka je sauri, me kake yi sauri toh irin waɗannan abubuwan gaskiya. Ina wani lokacin ma mutum yana cikin tafiyarsa kawai zai ga sauri yake, kawai wata motar ta zo ta ya zamata masinja ya tafi. Toh irin waɗannan gaskiya sauri ne amma wannan gaskiya za a iya ce masa kamar rashin kawai sauri ne dai haka irin wanda kowa ma yake yi. Amma dai sauri dai ina futar hayyaci gaskiya ayi ta sauri za a je wani waje gaskiya. Ni ma ban cika son shi ba sosai gaskiya. Amma idan aka bi a hankali duk inda mutum yake so ya je zai je cikin lalima, cikin sauƙi. Amma idan mutum ya ce sai ya cire wannan condition da zai je ya cire su. Amma in dai ba haka ba gaskiya ba na yin sauri sosai gaskiya. Sauri na tafiyata ko da yaushe idan ina so zan yi za a hankali nake jin saurayin su da himma a hankali gaskiya. Amma dai sosai ba sosai nake yin sauri ba gaskiya. Na fi tafiya a hankali, a hankali saboda sauri wani lokacin yakan iya jawo mutum ya fadi, ya tuntuɓe, ya ji ciwo, ya yi kaza da sauransu. Amma idan misali kamar fari ne kuma ina, ina wannan to kaga zan bi a hankali gaskiya. Ina da sauri ba zan yi sauri ba gaskiya, zan bi a hankali. Zan bi, zan yi tafiyata a sannu sannu a hankali. An ce wai sannu ba ta hana zuwa ko sai dai in ba a tafi ba. Sannu ba ta hana zuwa wata rana za a je. Amma dai yanzu uzirirrika ba su, yanzu gaskiya ba na yin sauri. A hankali nake tafiya a hankali, a hankali. Ba ruwana da yin wannan saurin irin na mutane. Idan mutum ya yi sauri shi kuma ya, ya, ya, zai tafi sauri. Koma bi idan mutum ya yi sauri ai a koma ne in dai ka na.

Eh, ina tafiya kasuwanci daga inda muke zuwa wasu guraren gaskiya. Ina barin gida na tafi kasuwanci wasu garuruwan saboda ita fita akwai alkhairi a cikinta. Shi yasa nake barin gida na hau mota ko wani abu dai na hawa. Ya danganta da yanayin, na yi san gurun haka ko na hau mashine ya kai ni inda zan je nayi kasuwa. Amma dai ƙwarai ina tafiya kasuwa. Kuma kasuwa ta gaskiya tana da alaƙa da harkokin fatauci haka irin kamar in siyo kaya. Idan na zo ni na kasa ka zo ka siya kai ma ka ci ribar ka akai, gaskiya. Irin kasuwancin da nake kenan fataucin kaya. Mutum ya je ya siyo kayan ya zo wata ƙila ma ko kuɗin bai gani ba zai, za a siyar masa. Wani zai siya attura a je a siyar masa irin dai kasuwanci. Amma dai gaskiya mu kasuwancin mu kasuwa ce irin wacce gaskiya, eh, take fita nesa take buƙatar juri'a saboda sai ka tashi da wuri ka fita kuma ba za a dawo ba sai dare. Kuma washe gari ma a sake komawa gaskiya. Ina fita kusan ranar da bana fita wannan kasuwar ita ce ranar Asabar. Amma ranar Alitanin kasuwa Talata haka mu je Laraba mu je Alhamis Talata har zuwa Jumma'a sosai. Ina zuwa kasuwa saboda a kasuwa akwai alkhairi a cikin kasuwa. Kuma zuwa kasuwa yana da matu ƙar alfanu da amfani sosai da gaske. Saboda ko wane kasuwa ita ce kusan abun da nake gani yake jin daɗi. Ina fita kasuwanci, ina fita wani lokaci inna fita tun safe ba zan dawo ba sai dare. Kuma yanayin irin kayayyakin da muke zuwa mu siyo mutum zai tafi daga wannan kasuwar ya siyo, ya tafi waccan kasuwar ya je shi ya siyar. Idan mutum yana samun irin waɗannan, to zai riƙa jin daɗin yawuwansa ko ina ba tare da jin wata fargaba ba. Amma dai gaskiya ina zuwa kasuwa kuma kasuwancina ya fi yawa siyan ƙananan kaya gaskiya. Manyan kaya to wannan kuma sai abun da hali gaskiya idan kasuwa ta tushe irin wannan ma mutum sai dai ya ɗauka ya ba da, ba shi kayan har sai idan an siyar a samo kuɗi a zo a biya shi. Amma dai gaskiya ni fita kasuwa kamar ya zama iman ɗabi'a Tama, duk ranar da ta zo ta, ta ƙare ban fita kasuwa ba. Ranar ma ta ji kina bana jin daɗin sa. To kaga akwai yanayi ma na sabo gaskiya. Idan mutum bai saba ba wannan zai yi ta neme neman aro da sauransu. Amma dai gaskiya shi fita yana da amfani kuma yana da matu ƙar tasiri a cikin al'umma. Shi yasa nake fita gaskiya. Ina tafiya kasuwa in je in yi kasuwanci na da dawo. Kuma daga Maigatari zan iya siyan kayana na tafi da su har zuwa kujungu na yi laikin da sauransu. Amma fa idan mutum ya je, idan mutum yana fita kasuwa akwai alkhairi gaskiya a cikin fita kasuwa gaskiya. Akwai alkhairi sosai da sosai. Shi yasa ni ma nake son fita. Shi yasa idan na fita lokaci yayi zan ma magana. Amma dai gaskiya fita kasuwa ina fita amma sai waccan ƙafar ta ƙare sai daban daban. To shi yasa mutum in ka, ka kawo wancan ka gaskice. Ina abu gaskiya bana, ina fita kasuwa sosai gaskiya. Ina zuwa kasuwa amma idan na je ni kasuwa na dawo nakan zuwa, eh, wannan. Amma dai ina fita ina zuwa kasuwanni daban daban irinsu kasuwar gujungu, irinsu kasuwar Maigatari, irinsu kasuwar Dawanau in siya kaya daga nan kasuwar in kai waccan in siyo daga waccan kasuwar in kawo wannan. To haka dai gaskiya kasuwanni kala kala ina zuwan su da waɗanda suke namu nan kusa da waɗanda ma ba a kusa suke ba irinsu Maƙarfi, irinsu Sundu, irinsu wannan gaskiya muna zuwa, ina zuwa irin waɗannan kasuwannin sosai. Ina zuwa na je ni na yi kasuwanci na dawo. Wani lokacin ma na sai kayan kasuwar daga nan na tafi da shi na je na shiga cikin irin waɗannan kasuwannin. Daga nan sai ka gana sayar. Akwai lokuta ma da idan dalili ya sa har cikin Nijar muke shiga mu fita daga cikin in shiga, mu fita daga cikin ƙasar mu shiga cikin wata ƙasa.